Eh ina so ɗakina ya yi haske saboda ina ganin abubuwan da ke yi. Ina karatu a cikin ɗakina, da kuma innalillahi. Ina so ɗakina ya yi haske sosai saboda ɗakin ya fi kyau sosai. Yanayin cikin ɗakin sosai yana da kyau idan yana da haske. Next.

Eh, na fi son tasi saboda bus idan ina tafiya a bus wurin da zan je ba na sauri. Idan na hau tasi, na fi samun sauri a kan in zan je kuma sannan ba cunkoso ni kaɗai ne a ciki. Tasi na fi jin daɗin tasi gaskiya a kan bus saboda na fi samun sauƙi wurin in zan je. In zan je waje na fi sauri fiye da, fiye da bos saboda bos tana tsaye tsaye, ta ɗaya ta ɗauki wannan, ta ɗaya ta ɗauki wannan. Dai kuma tafiya na private ne kaɗai. Na fi sauri, na fi son tasi gaskiya.

Eh sosai, na wasu lokuta na kan rera waƙa sosai lokacin wanka. Rera waƙa a lokacin wanka yana ba da nishaɗi sosai, sosai sosai. Ina jin daɗin hakan, ina rera waƙa a lokacin da nake wanka. Hakan yana mun daɗi sosai. Ina jin daɗi. Wani lokacin ina yin waka na da ƙarfi har waje ana jina ana min dariya. Ina jin daɗin waƙa sosai idan ina wanka.

Eh sosai. Nakan samu, ina samun manufa sosai akan tallace-tallace musamman akan kasuwanci na. Idan na yi tallace-tallace nakan samu kwastomomi suna biyo ni sosai. Ina samun kwastoma idan na ka tallace kayana sosai. Ina samun kwastomomi sosai idan haka ina jin daɗin tallace-tallacen kayayyakin da nake sadarwa. Saboda ni ɗan kasuwa ne sosai ina jin daɗin tallace-tallacen nan sosai saboda yana ƙara mun kwastomomina suna. Ina ƙara yawan kwastomomina sosai.

Gaskiya ina son ƙwallon ƙafa sosai. Ina son ƙwallon ƙafa sosai tana sani nishaɗi. Ina gudu, ina gudu, ina tsalle-tsalle a cikin ƙwallon ƙafa na, ina gudu sosai. Da haka ina jin daɗin ƙwallon ƙafa sosai saboda ina exercise a ciki, ina motsa jiki sannan kuma ƙwallon ƙafa akwai nishaɗi sosai a cikinta. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai sosai.

Eh, nakan sa bel wasu lokuta, wasu lokutan kuma ya danganta da yanayin kayan da na sanya. Idan na sa kaya da suke buƙatar wando da idan na sa kayan da wandun yake buƙatar bel zan sa mai bel. Akwai ina da kayan da wandunan su basa buƙatar bel, don haka ba sai na sa bel ba. Amma wandunan da suke buƙatar bel ina sa masu bel sosai saboda wandon suna da kyau da bel. Amma wandon da bai buƙatar bel ba na sama su bel.

Eh ni dan ƙauye ne, da haka zama a ƙauye yana da daɗi sosai amma zama a sabon waje yana kuma min daɗi sosai saboda ina son harkan tafiye tafiye. A lazika idan naje birni ina jin daɗi sosai biuba da idan ina ganin abubuwan da ban taɓa gani ba. Ina ganin abubuwan da ban taɓa gani ba a birni yesa ina son birni sosai. Dan ni a ƙauye nike daman zone totally ina son zama a inda nake sannan ina jin daɗin tafiye tafiye idan na shiga birni ina son zama a birni sosai.

Eh, nakan nuna guraren da nake a yanar gizo-gizo sosai saboda ni ɗin ba maɓoyi bane. Na jin daɗin inda nake posting a TikTok, WhatsApp, Facebook duka ina bayyana inda nake sosai. Saboda ni ɗin na so kowa ya san ni, ina so in zama celebrity, ina hawa skating, ina hawa takalmin taya, ina posting abubuwan da nake so, ina nuna duk inda nake sosai.

Eh gaskiya bana son miya mai sanyi. Na fi son miya mai zafi saboda wani lokacin ina haɗa miya da biredi ina son miya mai zafi sosai. Miya mai zafi ta fi min mai sanyi daɗi saboda idan na kasance miya tayi sanyi bana iya ci. Dan haka na fi son miya mai zafi sosai. Miya mai zafi ta fi mun daɗi sosai. Ko a abinci ko in miya mai zafi ta fi mun daɗi sosai gaskiya.

Eh, kafin na fara aiki ina sanya tufafin aiki. Saboda aikin da nake yi zai ɓata mun kaya, idan ina amfani da kayan da nake sawa yau da kullum za su ɓace saboda haka na tanaji kayan aiki na musamman wanda idan zan fara amfani da, idan zan fara aiki nakan sa kayan aiki saboda ba na son kaya na su ɓaci. Don haka na tanaji uniform da nake sakawa a duk lokacin da kafin na fara aiki ina sa kayan aiki.

Eh, da fari idan zan je kasuwa nakan yi tunanin abin da zai kai ni. Nakan je in saya abubuwan da nake so a kasuwa. Kamanin a kasuwa na fi siyan kayayyakin sawa. Ina son canza kaya akai-akai gaskiya. Na kai na ganni a kasuwa ina siyan riga ko wando ko takalmi ko hula ko gilas, agogo, zobe. Ina siyan abubuwa da yawa a kasuwa. Ina jin daɗin jan janake ci canza kaya akai-akai. Ina son dangantakar saurayi sosai.

Eh, nakan motsa jiki kullum sosai. Ina motsa jiki, ina son motsa jiki sosai. Ina so na zama jiki mai kwari. Ina so jikina ya yi kwari saboda haka nake motsa jiki. Ina yin ƙwallo kuma sannan idan na dawo ina exercise na musamman daban a gida saboda ina so jikina ya yi kwari. Ina jin daɗi idan nake motsa jiki. Ina son motsa jiki sosai, motsa jiki yana karamun lafiya sosai da ƙwarin jiki a jiki na ina son yin motsa jiki.

Da na kamu da mura ina guje ma abubuwa masu sanyi saboda sa'a cin abu mai sanyi yana ƙara dawowa mutum da mura. Dan haka idan ina kamu da mura nakan guje ma abu mai sanyi, sannan nakan sa kaya masu ɗumi, kayan da za su ƙara ma jikina ɗumi. Ina sa hula kuma sannan ina amfani da tafarnuwa saboda ya samu in sha ko in sha maganin mura da zai fitar mun da mura. Dan bana jin daɗi idan ina da mura, bana son mura gaskiya.

Eh, ta fi son shinkafa. Ina cin shinkafa a ko da yaushe. Don nakan ci shinkafa da safe, da rana da da dare. Gaskiya nakan ci shinkafa sosai a sati amma tuwo bana son tuwo gaskiya. Na fi son shinkafa, ina son shinkafa. Abincin da na fi so shine shinkafa. Ina son shinkafa. Na fi son shinkafa fiye da tuwo gaskiya. Shinkafa tana da daɗi sosai. Na fi son shinkafa. Shi ne abincin da na fi so shinkafa. Na fi son shinkafa.

Eh, ina yin ajiya a gidan amfo. Ina ajiya a yanar gizo-gizo sosai. Nakan ajiye wani lokaci a Facebook, WhatsApp, TikTok. Nakan yi ajiya-ajiya abubuwan da nake so. Masaman hotuna na nakan yi posting saboda wata rana zan bibiya abubuwan da nake so. Dan ina ajiya a yanar gizo-gizo yana da matuƙar amfani sosai. Dan haka ina ajiya a yanar gizo-gizo.

Eh, na fi son red rose. Gaskiya ina son red rose yana min kyau sosai. Idan na ga red rose yana ta na mun da lokacin soyayya na farko da na fara ba budurwa na. Red rose, na fi son red rose sosai. Ina son fulawa red rose. Gaskiya na fi son fulawa red rose.

Eh ina son zama kusa da taga musamman idan ba wuta fanka na ta tsaya. Nakan tsaya kusa da taga saboda ni mutum ne da bai ci ka son zafi ba. Ina son in dinga samun iska a kusa da ni sabida haka na ke zama kusa da taga. Ina son iska sosai a kusa da ni. Ina son iska sosai a jikina. Ina zama kusa da taga sosai a kowane lokaci. Taga na a buɗe take, katifa na kusa da taga na a jiye ta ma.

Gaskiya ni badame ne, na fi amfani da dama saboda hannun dama na yafi na hagu karfi. Musamman idan na zo ɗaukan abu mai ƙarfi nakan amfani da hannun dama na saboda hannun dama na ya fi na hagu na ƙarfi. Dan haka shi yasa nake amfani da hannun hagu, hannun dama. Hannun hagu na baya da ƙarfi sosai. Na fi amfani da hannun dama. Gaskiya na fi amfani da hannun dama na sosai. Hannun dama na ya fi hannun hagu na ƙarfi.

Eh ina buɗe taga a ɗakina sosai don ni kowane lokaci taga, tagar ɗakina a buɗe take saboda ina buƙatar iska sosai musamman idan ba wuta nakan matsa kusa da tagana saboda in sha iska. Iska tagar ɗakina koyaushe a buɗe take. Bana kulle tagana, tagar ɗakina a buɗe take bana kulle ta. Ina buɗe tagar ɗakina ina buɗewa.

Eh, na fi zuwa wurare da wuri saboda ba na son ya kasance a kowane lokaci ana jira. Na na gwanmace ni na jira gaskiya ba na son jira. Ina son zuwa wurare da wuri, ba na ɓata lokaci. Na fi so in je waje da wuri a san da aka buƙace ni. Bakamin zuwa da zuwa daga baya gaskiya ba na jin daɗin zuwa saboda ina sa abun sosai a raina shi yasa na kan je wurin da wuri. Da abun da nake so in kan bashi muhimmanci gaskiya sosai, na kan je da wuri. Na fi zuwa wurare da wuri, ba na zuwa daga baya.

Eh, idan bayanai suna da mahimmanci nakan ajiye su saboda gudun ko da wani abin zai taso daga baya za a buƙace su. Don haka nakan ajiye kwafin bayanai saboda kwafin bayanai suna da matukar muhimmanci sosai. Nakan ajiye kwafin bayanai saboda wani lokacin ba ka sani ba za su iya ɓulowa ana buƙatan su zai ka nemo su za su maka amfani sosai. Gaskiya ina ajiye kwafin bayanai, nakan ajiye kwafin bayanai a guri kusa dani.

Eh, ina cire takalmi a gida musamman idan na shiga falo, ɗaki. Cikin ɗakuna ba ma amfani da takalmi, nakan cire takalmi a ƙofar ɗaki idan na shiga ɗaki, falo nakan cire takalma gaskiya. A cikin ɗakina bana yawo da takalmi gaskiya ina cire takalmi na in dinga yawo a ƙafa na kawai. Bana amfani takalmi a cikin ɗaki da cikin uwar ɗakan ɗaki na. Gurin kwanciyana bana yawo da takalmi a ciki.

Eh, ina yin addu'a kullum domin neman kariya. Ina yin addu'o'i sosai a kullum. Ina yin addu'a da yawa sosai a kullum, saboda addu'a tana da matuƙar muhimmanci. Kasan game da buƙatu na neman kariya, idan nayi addu'a gaskiya ina jin daɗi. Ina samun gamsuwa a cikin raina, saboda addu'a tana da matuƙar tasiri, tana da matuƙar tasiri a rayuwa. Ina son yin addu'a sosai a kowane lokaci ina gode ma Allahna.

Gaskiya ina kallon madubi sosai. Ina duba fuska na sosai saboda ina, ni mutum ne mai son kallon fuska na a kowane lokaci. Dan haka bana rabo da madubi. Ina duba, ina dubawa so, zan iya duba fuska na a madubi aƙalla so a rana ina dubawa so ashirin ko in duba ƙasa da haka ko sama da haka a rana. Gaskiya ina son kallon fuska na a kowane lokaci. Ina yiwan duba madubi.

Da safiya idan na tashi nakan ci ƙosai da kunu, nakan haɗa da biredi wani lokacin. Gaskiya ƙosai da kunu da biredi yana min daɗi sosai. Ina jin daɗin in na karya da shi da safe. A ko da yaushe ina kari ne da ƙosai da biredi da kunu. Hakan yana min daɗi. Ina jin nauyin jikina sosai idan nayi wannan haɗin. Ina son ƙosai da biredi da kunu. Ina jin daɗin kari da karin safe da shi.

Eh, ina iya yin iyo. Na iya iyo sosai. Nakan yi iyo idan na shiga ruwa, na iya iyo sosai gaskiya. Ina jin daɗin yadda nake yin iyo. Na iya iyo sosai. Na iya iyo, na iya ruwa sosai gaskiya. Ruwa na da daɗi sosai, musamman idan ka iya iyo. Ruwa na da daɗi sosai gaskiya. Na iya iyo.

A'a bana amfani da mataimakin murya. Nakan yi komai, yakan yi ne ni kaɗai gaskiya. Nakan yi amfani da kaina duk abunda zan iya bakin kokari na inyi. Ko da ace yare ne ban fahimci abu ba, nakan yi kokari in faɗa iya abin da zan iya gaskiya. Ban taɓa amfani da mataimakin murya ba. Ni nake murya na a kowane lokaci.

Gaskiya ba na son jira, yi sa ma kanyi kokari idan zan jira layi nakan shige in shiga guri da wuri saboda in samu abin da nake buƙata. Haka na zanya haƙuri ga lokacin da na riska ta idan na riske cewa layin ken ge ya gaji haka na zanya haƙuri amma gaskiya jira a layi ba shi da daɗi.

Gaskiya ban cika amfani da yawan takalma ba. Takalma na guda biyar ne kaɗai. A cikin takalma na akwai wanda nake amfani da shi a bayi amma na fi amfani da slippers sosai. Ina amfani da slippers sosai saboda slippers yana da haɗin sakawa. Takalmina wanda nake amfani da shi a bayi da kuma wanda nake sakawa daga cikin kalan kayan. Takalma na guda biyar ne gaskiya ban cika amfani da takalma da yewa ba.

Eh, ayyukan da suka fi muhimmanci, su suka fi muhimmanci. Don haka abubuwan da suka fi muhimmanci su ne ke warewa na fara yi, sannan sai in zo kan waɗanda ba su da muhimmanci sosai, sai in zo in yi. Tsakani zan fara bin wanda ya fi muhimmanci sannan sai in zo na kasa da shi, na kasa da shi. Na fi yi amfani da wanda suke da muhimmanci sannan har in zo kan waɗanda ba su da mahimmanci sosai. Nakan fara ga wanda ya fi muhimmanci.

Eh, kujeru na suna da daɗi. Gaskiya duk kujerun da nake amfani da su suna mun daɗi saboda akwai wanda nake kwanciya. Wani lokacin ma nakan kwanta na kwana akan kujera. Kujeru na suna da laushi sosai. Nakan- ina jin daɗi sosai idan na zauna akan kujeru na. Kujeru-kujeru na suna da kyau, suna da daɗi sosai. Idan ina yawan zama wani lokacin har kwana ina kayi akan kujeru na.

Gaskiya ina jin daɗin lokacin hutu sosai. Lokacin hutu nakan, nakan tsara tafiye-tafiye da, da kuma zuwa wuraren abubuwan, da kuma zuwa wuraren da nake so, loka wuraren da nake, da nake samun abincin da nake so, nakan tsara makai na tafiye-tafiye gaskiya ina son tafiye-tafiye. A lokacin hutu nakan yi tafiye-tafiye gaskiya.

Eh, da yake ina da shagon da nake zama, wani lokacin kostomina suna biyo na shago. Wani lokacin abokan cinikaina suna biyo ni ta shafukan sada zumunta kamar su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, X. Duk ina amfani da su akan kanama ina samu, samu abubu ina samu abokan cinikayya sosai ta wannan shafukan.

Eh na kan yanke farce sau ɗaya a sati. Na kan yanke farce ne ranar Alhamis. Ba na yanke farce na kullum saboda farce na ba su cika fitowa da yawa ba. Ba su cika fitowa da sauri ba, shiyasa nake yanke farce na ne sau ɗaya kawai a sati. Ni ke yanke farce sau ɗaya a sati. Ba na yanke farce da yawa.

Aikin gida da nake yi kullum idan na tashi da safe, nakan wanke kwanukan da nake cin abinci. Sannan daga abin hawa na nakan wanke mashin ɗina da nake zirga-zirga da ita yau da gobe. Tama nakan wanke tire kayan da ransa, in goge kaya na, sannan in caja waya na, in keke tsaa abin da ya kam in yi wanka. Zan wanke abubuwan da suke datti, in gyara ɗaki na, in yi mofin.

So the stop timing kodawana lokaci waya na tana hannu na saboda waya na tana taimaka min wajajen kasuwanci na sannan ina jin daɗin yadda nake amfani da waya na. A rana nakan yi amfani da waya na fiye da sau ɗari. Gaskiya, don a kowane lokaci waya na tana hanuna. Ina amfani da waya na fiye da sau ɗari a rana. Ina jin daɗin yadda nake amfani da harkokin business ɗina duk ta shafukan sada zumunta da waya na.

A'a, ban cika tara tsabar kuɗi a ka kuɗi da kasance tsabar kuɗi a hannuna ba. Na fi sa kuɗina ta asusun bankina. Bana amfani da tsabar kuɗi. Na fi amfani da kuɗi da suke a asusun bankina. Bana amfani da tsabar kuɗi gaskiya, saboda amfani da tsabar kuɗi yana da matsala sosai. Ba yi sabon cika amfani da tsabar kuɗi ba. Na fi amfani da tsabar kuɗi. Na fi amfani da kuɗi ta asusun bankina.

Muna amfani da bokiti a gida guda takwas. Muna amfani da su. Akwai bokitin da muke wanke, wannan bokitin kuma na aikace-aikacen gida ne. Wannan kuma da muke zuba abubuwan da abubuwan hatsi. Ko wanda suke ɓangaren girki wani ɓangaren wanka. Mukan amfani da bokiti ta wurin wanka. Suna haka bokitan namun suna da yawa. Ba mu amfani da bokiti guda daya ba, bokitinmu guda takwas ne. Wasu bokitan muna wanke wani muna aje ruwan sha.

Ni ɗan kasuwa ne, gaskiya na samu nasarori babba a aikina don da ya kasance a kaf arean mu ba ɗan kasuwan da ya kai ni samun kostomomi. Ina da kostomomi gaskiya sosai saboda inda nake tafiyar da kasuwanci na kostomomina suna jin daɗin kasuwanci da ni. Gaskiya na samu nasarori ta wannan fannin. Ina samun alheri sosai ta fannin nasarorin da na samu wa aikina.

Gaskiya murya na ba ta da ƙarfi. Murya na a hankali take. Don wani lokacin idan ina magana a kan ce ba a jini ba ko idan ana buƙatar in yi magana da ƙarfi, ba a. Ma sa ni a wannan fannin saboda murya na ba ta da ƙarfi. Murya na a hankali take. Gaskiya murya na ba ta da ƙarfi. Murya na a hankali take.

Ina amfani da mai Vaseline ne gaskiya. Bana amfani da man da ke ƙara mutum haske ko in yi amfani da man da zai gyara fuska. Ina amfani da Vaseline ne kawai saboda Vaseline na fi jin daɗin amfani da Vaseline. Bana so in ga fata na tana canza launin idan shafa man da zai ƙara wa jikina haske. Ina amfani da mai Vaseline, da Vaseline nake amfani.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka sad'a kostomominka da kyau, ka dinga faranta ma kostomominka. Saboda idan ka sake ka rasa kostomominka, kamar ka rasa kasuwancinka ne. Kostomominka sune kasuwancinka. Idan ka rasa kostomominka, kasuwancinka ya kubuce maka. Kostomomi suna da matukar muhimmanci ga kasuwanci. Saboda idan ba kostomomi ba ka, ba kasuwancinka. Kostomomina nake yarda kewa da muhimmanci, ina ba su kulawa a ƙasa sosai ta yin da ras da daɗin kasuwanci dani.

Ya'yan itacen da na fi so, ina son apple, banana, lemu. Ina son aful gaskiya da ayaba. Aful da ayaba yana min daɗi sosai. Ina son ayaba, ina son aful. Ina jin daɗin wannan abubuwan abarba aful ina kuma kankana, kankana ina jin daɗin kankana sosai.

Sarkar gida ya danganta ga yanayin yanda gidan ya kasance a lokacin. Wani lokacin gidan yakan kasance daidai bai yi datti ba, amma nakan share gida sau uku a rana. Kullum nakan share sau uku. Wani lokacin gidan yayi datti, nakan share shi sau huɗu a rana, amma gida sau uku nake share su safe rana ɗari sau uku nake saiwa safe ranar yamma kai. Gidan yayi datti ne da rana. Wani lokacin nakan ƙara share da yamma in share da yauwa.

Eh sosai. Nakan samu horo sosai a wajen aikina. Gaskiya na samu horo sosai a wajen aikina. Da mutane da dama suna idan suka ga inda nake tafiya da aikina suna ce min "ya kai wa kaga jiya a ɓangaren kasuwancin nan naka ne?" Na ce a ni ban ranta ba jiya ba saboda ba zan saba ba. Na samu horo sosai idan haka a wurin aikina na samu horo. Hana rigama da jiki, hana rigama da yasa.

Eh, wasu lokutan idan na shiga cikin yanayin tunani, yana kansa yatsana, ina cizon farce na, ina cizon farce na da haƙora na. Wani lokacin idan na tsince kaina a cikin tunani, yana kan ciza farce na ban ma san ban ma an kari ba.

Gurin zubar da shara na kan yi amfani da dustbin in saka shi a cikin wheelbarrow in tura in kai wurin da ake zubar da shara. Na fi amfani da wheelbarrow bana sa dustbin a abin hawa na saboda wurin da nake zubar da sharan bai da nisa, na kan sawa a wheelbarrow in je in kai shara na.

Eh, wasu lokutan idan na kasance a cikin kaɗaici nakan zama in kalli taurari sosai. Cikin dare wani lokacin idan na kasance cikin kaɗaici, na kan zauna na kalli taurari. Ina son kallon taurari sosai da daddare. Da kan zauna ina kallon taurari sosai. Ina son kallon taurari.